Kana kuna yan ri agida, mene ne yan dri? Kana kuna yandri agida, ban gane de ba yanin ba. Tan bayan ba, ban gane ba, ba kuya fada yishba.